Ina iya duba lambar QR saboda yana da mahimmanci ko da yaushe. Shi yasa nake duba lambar QR lokacin da na tashi amfani da shi. Duk wani mai amfani da lambar QR ya kasance ya san mahimmancin shi saboda a lokacin da ka tashi amfani da shi, in ba ka da shi to ba za ka ga mahimmancin amfanin da za ka yi da shi ba. Tun a da farkon lokacin da ake sabonta lambobin. Ana amfani da lambar QR a hanyoyi da yawa. Gurin fitar da abin da ake so a fitar don aika sakonni da shi. Shi ya sa kowa ya san darajar shi. Shi ya sa lokacin da mutum ya rasa lambar QR, yakan ja shi wani yanayi. Musamman in aka ce bai riga ya kwafi lambar a wani abu wanda zai bashi daman dubawa ba. Shi ya sa kowa yake taka sassan da lambar QR nashi yake dinga duba shi a kowane lokaci saboda yana da matuƙar amfani. Saboda dalili in aka ce ka rasa lambar QR, ka rasa wani dama ne da kake amfani da shi. Shi ya sa ba'a wasa da lambar QR musamman lokacin da kake yawan amfani da shi. Lambar QR wani abu ne wanda kowa ya san yana da daraja sosai. Shi ya sa ba'a sakaci da shi ko yaushe za ka ga ana amfanuwa da shi. Shi ya sa za ka ga kowa yana amfani da lambar QR. Shi ya sa za ka ga ba'a wasa da shi a kowane lokaci. Lambar QR ya kasance wani abu ne wanda ake samun dama yin abubuwa da shi a lokacin da ake so. Shi ya sa kowa da kowa a lokacin da ya fitar da shi, za ka ga yana amfanuwa da shi. Lambar QR ya kasance wani abu ne mai amfani sosai da daraja. Shi ya sa za ka ga a koyaushe ana amfani da shi. Kana iya duba lambar QR ta hanyoyi da yawa. Kana iya duba lambar QR a yanda kake bukata, a yanda kake so. Kana iya duba lambar QR ko ta wani abu a lokacin da kake da buƙata ka duba. Shi wani abu ne wanda yake da daren sha'anin gurin duba shi shi to wasalin lambar ne ana iya duba shi a duk lokutan da ake so. Shi ya sa lambar da ake dubawa a lokutan da ake so yana da matuƙar daraja da amfani a gurin wanda yake dubawa. Kana iya duba lambar QR a hanyoyi da dama a gurin yin amfanin ka da shi. Musamman kai da ka san darajar shi da amfanin shi. Shi ya sa bana sakaci da lambar da na san yana da amfani a wurina. Koyaushe nakan iya dubawa na yi amfani da shi a yadda ya kamata a kan tsari saboda yin amfani da shi yadda ya kamata shi zai bani dama na san cewan na san tsarin lambobi. Shi ya sa bana wasa da wannan abu kuma bana yin sakaci da wannan abun da nakan yi a ko da yaushe. Shi ya sa nake amfani da lambar QR ta hanyoyi da yawa. Misali lokacin da nake amfani da shi, ina iya yin abubuwa masu tarin yawa da amfani da lamba akan QR.

Ina sayan kaya a yanar gizo sabida dalilin da yasa nake sayan kaya a yanar gizo wani sauƙi ne ya samu dangane da siyayya a yanar gizo. A da ba mu san da wannan abun ba. Lokacin da sai dai ka sayi kaya, ka je ka siyo ka ɗauko ka zo da shi. Yanzu an samu ci gaba. Zaka sayi kaya ta yanar gizo a yi ciniki, a turo maka shi, ka ga samfurin shi ku daidaita. Ba tare da ka je ba za a biyo ka da abin na har gida ko har ofis naka. Wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne aka samu sabida zaka ga yanzu mabi yawan jama'a an koma yin siyayya ta yanar gizo. Akwai wanda shi sana'ar shi ma kenan biznis online sabida harka ne yake yi ta yanar gizo da wayan da ke hannun shi. Wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne da aka samu a wannan duniya sabida yin siyayya ta yanar gizo yana ba da daman nishaɗi da kwanciyar hankali. Kana sayan kaya koda yaushe a yanar gizo. Dan meye zai sa ka dinga tashi a gurin ma'ayyikanka na sana'o'i. Ba'inda zaka je sabida kana siyayya ta yanar gizo za a biyo ka da shi har inda kake. Ba sai ka kulle, ka je can ka kashe kuɗin abin hawa, ka dawo ka siyo kayan wata ƙila ma ka manta da wani abu. Kana zaune a inda kake. Zaka siya duk samfurin da kake so. Za a biyo ka da shi. Wannan wani dama ne da muka samu tun da ɗan daɗewa. Shine ake cewa siyayya ta yanar gizo. Da tarin mutane da yawa sun san cewa siyayya ta yanar gizon nan yana da matuƙar amfani amma har yanzu wasu basu da wayewa kan siyayya ta yanar gizo sai ƙalilan daga cik. To amma yanzu bisa cikin ikon Allah a kashi ɗari kashi wanda basa siyayya a cikin mafi yawan mutane. Yanzu an samu kashi wurin ashirin suna siyayya a yanar gizo. Wanda aka shi ɗarin nan kashi biyar ne za su iya siyayya. Yanzu an samu kashi ashirin. Kuma a kwana a tashi ana ƙara wayewa ne ana ƙara cigaba. Ze kasance cewan dole sai ta yanar gizon za a dinga siye da siyarwa. Sai dai in ya kasance lokacin da kake so ka yi sabgan a gidan ka baka samu daman yi ba. Zaka iya samu ka je ai maka kana tsaye a gurin. Sai dai kuma ka yi losing ɗin wasu abubuwa na ayyukanka na yau da kullum da ka saba yi. Shi yasa nake sha'awan yin aikin ta yanar gizo kamar siyayyan kaya da wasu abubuwa masu amfani. A lokacin da ka siya lokacin zaka samu wani dama na hutawa da ƙara samun sauƙin kuɗaɗan ka sabida abun da aka biyo ka da shi yana da banbanci da wanda ka je ka siya. Wanda aka biyo ka da shi yana da daraja sabida an san in ba daidai yake ba gaba ba zaka ƙara tura kuɗi ba amma in aka kawo maka shi za a kawo maka shi ne cikin daraja da kwanciyar hankali. Shi yasa siyayyan kaya a yanar gizo yana da daɗi sosai sabida na gwada na gani yana da daɗi. Ana samu nasara siyayyar kaya a yanar gizo a.

Ina cire takalma a gida sabida dalili. Ina yin ibada a gida wani lokutan da ban samu zuwa masallaci ba. To, ka ga dalilin da yasa nake cire takalmi a gida. Sabida cirewan shi yana da matuƙar amfani, yana da matuƙar tasiri wurin kyautata ibada. Shi ya sa na zaɓi na cire takalmi a gida lokacin da nake gida. Amma ba shi zai hana in sa takalmi a gida ba. Nakan sa takalmi a gida har na fita na je inda zan je. Kuma da yawa yanzu za ka ga kowa ya gane ma ya je da gida da takalminsa. Wani kuma ya gane da ya zo gida ya cire takalminshi. To, shi ne abun da yake faruwa dangane da cire takalmi a gida. Sabida kana ganin gida na kane amma inna so ba laifi bane ka cire in ka zo gidan. Sabida in za ka yi ibada, sai ka yi mai kyau sannan za ka tabbatar da cewan ka yi ingantaccen ibada. Don haka ina cire takalmina a gida a kowane lokaci. Da yawa za ka ga wasu sukan shiga gida da takalma. Su yi ta zapgo nan bobi ana lissafa kwanaki ya zo karshe za a biya wani kuɗin. Da dalili abin da ya sa su ke ko damuwa ba sa yi. Kamata yayi ace, duk wan da yake irin wannan yanha ko afim ne sudunga nuna rashin jin daɗin su sakamakon bawa su umarnin yi ba. Shi ya sa za ka ga da yawa ana cire takalmi a gida lokutan da ake amfani da su da lokutan da ake sawa. Duk da dai takalmin da ake sawa a ajiye bayi da wanda ake sawa a tsakar gida a ɗaki akwai banbanci. Wanda ake sawa a ajiye bayi ya kasance kazantaccen takalmi ne. Wanda kuma ake biyoka da shi ya kasance shine takalmi mai kyau wanda ana haihuwa matarshi ta kawo yaron an sanya da ita. To, shi takalmi a gida yana da matuƙan tasiri musamman in kana amfani da shi kowane lokaci. Za ka ga amfanin shi a lokacin da ba ka da kayan a sha. Shi ya sa takalmi yana da matuƙar amfani ko da yaushe. Za ka iya ka yi murmurun ka da takalmi. Shi ya sa nake cirewa sabida tsaban sanin mutuncin ibada da kuma darajar sana'a. Shi ya sa nake cirewa lokacin da nake sabgata da iyalai a gida. Shi ya sa nake cire takalmina har sai na fito na sami abin da na bada na ihsani. To, shi ya sa takalmi a gida a ko'ina yana da alfahanu mai yawa, yana da gudummowa, yana da bada tasiri mai yawa. Shi ya sa kowa za ka ga ya zaɓi ƙara ya zauna da takalmi takalmin da ya san darajan shi musamman wanda yake da amfani sosai. Shi ya sa wanda yake cire takalmin shi a lokacin da zai yi ibada domin samun nagartaccen ibada, domin samun kwanciyar hankali da ibada mai kyau. Shi takalmi cire shi a wurin da za ka shiga gida. Tamkar kana ka tsaftace wurin da kake yi ibada ne a kowane lokaci.

Kuna samun horo a gurin aiki? Eh, muna samun horo a gurin aiki saboda aikinmu ya kasance muna da training ɗin shi sosai. Shi ya sa ake bamu horo a gurin aiki. Aikinmu ya kasance babban aiki ne, shi ya sa ake bamu horo a kan aikinmu. Aikinmu ya kasance kowane lokaci shine ofis ɗinmu saboda horon da muke da shi ya sa manaja ya iya ƙaro wasu sababbin ma'aikata saboda kar su zo su bamu matsala. Shi ya sa muke zama a cikin ofis ɗinmu a koda yaushe a gurin aiki dalili saboda ya aminta da mu sosai. Duk ofis ɗin da ma'aikata da wuraren aikin da suke da horo a kan aiki, za ka ga ba a san ja su dalili saboda su ne suke kula da al'amuran ofis ɗin. Shi ya sa za ka ga koda yaushe ina kula da ofis ɗinmu sosai saboda mun samu horon gurin aiki. Shi ya sa bana wasa da zuwa gurin aiki. Kowa da kowa a kamfaninmu ya kasance yana da horo da hazaka gurin aikinmu. Shi ya sa muƙa hada kanmu za ka ce tamkar mutum ɗaya ne. Duk kamfanin da kaga taci gaba sun samu horo ne da aiki nagartacce a gurin al'umma. Ke ya sa koda yaushe horon da muka samu muke amfani da horon a gurin aiki saboda koda yaushe horon nan shi ke taimakon mu. Duk lokacin da ogan me gidanmu ya hora mu a kan ayyukan da muke yi a kamfanin, daga lokacin ne kostomomi suka ƙara samowa mana sosai. Suka ƙara ba rubanyen mana aka yarda suke da wannan dalilin ya ɗauko ne daga horo da muka samu wurin yin aiki mai inganci da ƙwarewa. A kowane lokaci mun kasance mu masu son yin aiki ne nagartacce saboda horon da muka samu daga gurin manajanmu. Shi ya sa bamu wasa da yin aiki tukuru domin inganta kamfaninmu. Shi ya sa gurin aikinmu ake alfahari da ita saboda horon da muka samu a ma'aikata. Ma'aikatanmu ta kasance tana kula da dukkan masalan amara masu amfani da cigaba a gurin al'umma. Shi ya sa ta tadda ma'aikata horarruwan da suka horu, suka san sani aiki, suka san ya kamata ta ba su horo na musamman wanda ta wannan horon da suka ba su ta nan zasu ringa mata aiki ba argus, ba armu da hana. Shi ya sa manaja ya ware lokaci ya ba da horo mai asalin kyau da inganci. Makotan kamfaninmu yadda suka ga muna da horo gurin aiki ya kasance su ma suna fara yin horo ta hanyar samun nagartaccen aiki da mai inganci. Shi ya sa yanayin horon da muka samu ya sa wasu wuraren aikin suna alfahari da mu. Har zuwa suke suna ganin horon da muke da shi a wannan ma'aikata namu. Dalilin da ya sa muke amfani da horon da muka yi saboda wannan horon da muka yi shi yake ba da daman inganta ayyukanmu da jajircewa a koda yaushe. Shi ya sa muka zama lambar na ɗaya da aka hora a gurin aiki saboda kawo mafi.